Idanuna, a'a idanuna haka ka tantance idanunku. A'a idanuna launin fari, ciki ɗan ciki ɗan fari fari. Toh daga tsakiya baƙi baƙi kwayan ido na haka yake. Kuma na san mutane da yawa yawanci idanunsu haka su ke. Ba wani zancen abun nan, idanuwan mu launin su fari ne ɗan kwayan ciki ɗan baƙi baƙi. Sai kuma yakan kasancewa in dai ba ciwon ido ba. Wani ciwon ido yake sa idon shi ya canza launi, ko ya zama ɗan jajajaja, ko ya zama ja ba jawur ba shi dai, gashi ba ja ba. Wani kuma shi dai kuma gashi kuma ba farin ba, off white it is. Fari fari ɗan jajajaja haka. Wani kuma idon shi za ka gan shi yellow ya ɗan kaɗaya ɗan canza, maybe sanadiyan ciwo. Amma dai ni dai na riga dai na san dai yawancin idanuwan mutane farare ne, dadaya ne za ka gansu. Abun na wani ko sanadiyan wani abu ko ciwo ko wani abu toh yakan ɗan canza launi. Amma ni idanuwan mu duk farare ne. Na ina bawa baƙi a tsakiya. Don haka idanuwan mu yake. Ba wani matsala game da wani idanuwan mu. Farare ne saboda cikin kwayan su baƙaƙe ne. So haka idanuwan mu suke. Ko wa ba ni ba, ba duk wanda nake kalla yawanci haka nike ganin idanuwa ba tare da wani canji ba ko kuma wani abu ba duk haka nake ganin su launin su kenan. Toh ban dai san naku ba ko na wayan su ba. Amma dai ni ma yawanci idanuwan da nake gani gaskiya farare ne da launin baƙi a ciki. Toh ba wani matsala a ciki in dai game da maganan ido ne. Nasan farare ne ma launin su baƙaƙe ne. Toh kowa, ko wa, duk wanda dai na sani wanda na sani ya san irin wannan idanuwan suke dashi ko idanuwan dabbobi ma in dai ba irin su kaza ba da su sauran abubuwa. Amma in dai ido ne dai na mutum, gaskiya bai wuce daga wannan launin da na ce fari a ciki kwayan idon ka dai zaka ga fari a ciki. Daga fari a ciki sai ɗan, ɗan ƙaramin baƙi ya ɗan daga gun a ɗan tsakiya. Wadda yake sa ka ke ganin ta haske kenan. Abunda na sani game da ido kenan. Kuma wanda na san ko wa yawanci mafi yawanci mafi yawancin mutane ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba. Yawanci irin su dai irin wannan idon nan dai shi nake gani da shi. Da su kai nake ganin su da su irin wannan idon. Kamar yanda na ce in dai ba wai wani abu ya faru da kai ba ko an, ko an ɗan buge gun, sai idon ka ya canza zuwa ja ko ya ɗan ɗure jini ko kuma irin zazzabi irin na fever ya same ka sai ya sa ka idon ka ya canza zuwa yellow ko baƙi amma ko ya ma canza zuwa baƙi sai dai irin ɗan yellow yellow ace dai idon mutum ya canza ba. Idanun mu farare ne da baƙi a cikin kwayan. So haka idanuwan mu suke. Farare sai ɗan baƙi a ciki. Don haka idanuwan mu suke. Don haka idanuwan mutane da yawa suke. In ba dai wani matsala ba. Zaiyi wiya ka ga an ce an haifi mutum wai idon shi da maƙaƙen ido ne. Gaskiya yana wuya ni da na sani. Zaiyi wuya ka ji an ce mutum a wani fa gashi nan an haife shi amma baƙin ido gare shi. Gaskiya yana wuya, gaskiya sosai. Yawancin idon mutane farare ne.

Kana jin tsoron kwari? Eh, ya danganta da irin kwaro da ni da gaskiya ne a ganina ma. A garin don saboda akwai mutane, ƙasan mutane kala kala ne. Wani zaka koya kwaro yake, suna jin tsoro. Amma gaskiya ne da masu mugunta, waɗanda ba sa mutane ko mai, ni gaskiya bana jin tsoron su. Bana jin tsoron su. Ni ban ga wani kwaro wani ɗan ƙaramin kwaro wanda zai ban tsoro. Kunama ne wanda ke harbi, kudan zuma ne dukka dai dangin kwarine zuma ne duk dukka dai sun dau na launin Ni dai a ganina ban ga wani kwaro da zan zo na jin tsoron shi ba. Dan ni na riga na rena kwaro. Me zan zo in ga wani kwaro in ji tsoro? Ban gan shi bane. Na san mutane da yawa masu jin tsoron kwaro, wanda zakaga suna jin tsoron ɗan ƙaramin kyankyaso ma wanda ba wani abu yanayi ba wani cinnaka. Wani ne da duk da launin irin kwaro kanda shi yake tsoro in ya gani yake razana shi. Amma gaskiya ne ba wani kwaro da zai razana ni ko ya ban tsoro. Ya sa ni in yi banyi abinda zan abin nan ko in gan shi. Ni da shi ma in na ma in ma na ji tausayin shi in ƙyale shi kuma ban ji tausayin shi ba. In sa wani abu, in sa abu in kashe shi. Abin da yake tsakani na da irin wannan ƙwarin ke nan shi ya sama in dai ba wai. In dai ba wai. In dai ba wai kawai dai abun nan ba ko kuma irin ba da sani ba kawai ka ga abu a firgice ka firgita amma ko na firgita in na natsu ina natsuwa zan zo in gan shi ko in kashe shi ko in bar shi kuma ya wuce. Bana son mutane da yawa. Zaga suna jin tsoron ƙwaro ka. Wanda ma bai kai ya kawo ba. Kowa duk dadai, kowa da abin da yake tsoro, kowa da abin da kuma baya so. Amma ni dai irin wannan ƙwaro kan nan, gaskiya bari in ce maka ga kwaro guda ɗaya wanda ni bana son shi ba ko bana son amfani da shi ba. Bana son amfani da shi wanda wai ni nake jin tsoron shi daga na gan shi. Zan gudu ko kuma binna haba. Ni da shi sai dai in samu ko in kashe shi da takalmin ko in samu in bar shi. So eh ba wani kwaro wai shi dai wai dai kwaro ne dai. Gaskiya, sai dai wanda ban taɓa gani ba amma wai don dai wannan yana kwaro gaskiya ne. Ba ƙwarin da zan zo in ce wai ina jin tsoron shi wai saboda kar ya cije ni ko kuma na gan shi na gudu. Saboda bana tsoron ƙwaro. Ina gansu ni da su kashewa ne kawai. Ba wanni abu da ya haɗa ni da su banda kashe ƙwari. So bana jin tsoron ƙwari. Akwaai wasu da yawa suna jin tsoron ƙwari. Ni ko gaskiya bana jin tsoron ƙwari. Ƙwaro ba wani abin tsoro bane a gona gaskiya ne. Ko kaɗan bai ma taba ban gama abin da zan ji tsoro a jiƙin ƙwari ba. Duk launin ƙwari. Sai dai ƙwarin dai hu agidan mu wa babu ko kuma a garin mu babu kuma agun da nake babu to shine dan ni ban ma gan shi ba. Ƙwaro dai in ji tsoro bana jin. Ba wani kwaro launi dai wai gashi dai ƙwaro ne. Wai shi dai ƙwaro ne sannan ko wani wai ni bana son shi ko kuma ina jin tsoron shi. Gaskiya, ina duka ƙwari ka na duka ƙwari ka ni da su ko kashewa ma tausayin su ne ma zai sa ni in ƙyale. Dama wai don son ta ni ne dai ni kashewa shine tsakani na ni da su.

Hmm, sanya agogo a hannu. Gaskiya ya danganta. Sanya agogo a hannu, ai ya danganta. Indai ba wai yanayin yanaga ba wai ina son agogo a hannu amma ya danganta da wane irin kwalliya zan yi. Akwai rigunan da kwalliyan da in kai gaskiya bai buƙatan wani agogo. Saboda ma agogo ba zai sa shima ba kai, ba ra kai kyau ba. Ba kaman da da an riga an zamar da shi jiki dole he kasa agogo. Wani ma ko bai je da kwalliyan ba. Dan so da agogo ya zama dole karinga ganin lokaci. Amma yanzu tunda akwai waya a hannuna, gaskiya ni agogo ban sashi ya zama dole a hannuna ba. Amma na kan sashi in ta kama da yanayin kwalliyan da zan. Amma dalle haka nan lami lafiya ba komai, in dauko agogon insa hannu gaskiya ni bana yi. Amma indai irin kwalliya zan yi wanda ya kama yana buƙatar kasa agogo, zan sa agogo. Kuma zai yi kyau da kwalliyan. Haka nike sa agogo. Dole hena duba naga ya, ya yanayin kwalliyan abin yake. Da zaran na ga yanayin kwalliyan, zan ɗaura agogo. Amma haka nan kawai na samu agogo ko da wane lokaci? A'a, ina, ni gaskiya bana ɗaura agogo ko da wane lokaci. Da zaran ka ganni da agogo, sai dai ina buƙatan kawai in yi kwalliya. Ni yanzu na ɗauka agogo bana sashi don duba lokaci. Don ko da wane lokaci waya na, waya yana hannuna kuma waya yana duba mun lokaci. Na fiye yadda da shi da na agogon. Dan wani agogon batir zai iya sanyi yazo bai gudu. Kuma riga ka sa don ɗaukan ka kai kana nan, kana, kana nan kana, kana duba agogo ashe abin nan ba. Amma indai ta zo da kwalliya a dan ɗaura agogon na ƙarin kwalliya, to gaskiya zan ɗaura agogo na ƙarin kwalliya amma ba don sabida, ba don sabida wai, wai na sa don in duba lokaci ba ne. Bana sa agogo saboda duba lokaci. Ina sa agogo ne sabida ƙarin kwalliya kuma ya danganta da yanayin, ya danganta da yanayin kwalliyan da zan yi ba ko wane kwalliya ba ma. Daga cikin kwalliyan ma a misali ace kwalliya kaman, kwalliya kaman abin nan, ga sunan shi nan. Kwalliya kaman manyan kaya? Manyan kaya 'yan han to manyan kaya. Duk zan iya musu irin wannan, zan iya musu wannan kwalliyan na manyan kaya. Amma idan ba haka ba gaskiya, na wani kaya gaskiya bana abin nan da shi. Bana sa agogo indai bana manyan kaya bane. Amma ko indai manyan kaya ne, za ka ga na sa, za ka ga na sa kaya, na sa agogo. Amma indai wai dai kawai haka nan ne dan je kawai in ɗauko agogon insa hannu wai don saboda in duba lokaci. A'a, bana sa agogo don saboda duba wai lokaci. Na sa agogo ne don so da ƙarin kwalliya kuma da yanayin wani irin riga zan sa wani irin shiga zan yi. In shigan ta dace dai ka ɗaura agogo ya ƙara amma kwalliya to bashi ma in ya kama dole ke nan amma ni ma ba wai dole dole, dolan dole sai nayi amfani da shi ba cewa nayi ƙarin kwalliyan ba indai ya kama ne. Dole ehe amma komai bai kama ba indai wadda zan iya bari shi ne haka ne. Ni abin da ya dame ni zan yi abin da ya dame ni. To haka ne nake yi. Bana gaya ma fa min a haka.

Ah, yawancin sanda nake zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ya dangantaka lokacin da bukatan zuwa kasuwan ya tashi. Don shi kasuwa ba zaka ce mai kai gashi kawai ka tashi kawai zaka tafi kasuwa ba. Wani kasuwan zai iya zuwa ma wanda yamma ne, kuma dole da yamma nan sai ka shiga kasuwa. Wani kuma kasuwan zai iya zuwa ma da rana ne, da rana nan fa to duk kome kace yi to dama kai ma kasan ya kamata ka shiga kasuwa. Akwai sanda kasuwan nan zai zo ma, zai zo ma da yamma ne to da yamma nan fa ba tare da neman wani izinin wani ba, ya kama ma dole kaje kasuwa. To zuwa kasuwa ba wai kawai zaka ɗiban ma kanka lokaci bane kace nifa ƙarfe kaza zan dinga zuwa kasuwa ba. Kasuwa kama take, kasuwa tana kama. Wani abun zai iya canzawa, amma dai a indai wai a dan ra'ayina ne bana komai, ba tare da wani ya tilasa mun ba. Bana komai bana irin wani na son zuwa kasuwa. Na fi son je kasuwa duk sanda dai rana ta faɗi. Duk sanda rana a misalin kamar daga ƙarfe huɗu, ƙarfe huɗu, daga ƙarfe huɗu zuwa sama. To gaskiya na fi son zuwa kasuwa in dai ba wai dan dai wai din irin haka na dai ba wai ban da takura da wani abu. To akwai wani abu ba toh. Indai a wannan lokacin na fi son gaskiya in je kasuwa. To lokacin nan saboda rana ya faɗi. Bana son irin rana da ban cika son ina abu cikin rana ba. To na fi son in rana ya ɗan yi ƙasan in je, in koma da yamma ne ko kuma da safe. Ni dai a wannan lokacin, na fi son in je kasuwa wannan lokacin da ina jin daɗi ko ni ma na san in naje a kasuwa a wannan lokacin ina jin daɗin kasuwa. An san eh naje kasuwa kuma na ji daɗin kasuwa. Amma in naje kasuwa sanda rana bai faɗi ba kuma irin wannan ranan to gaskiya sai dai in ya kama dole dole. Dole dolen ba ƙaramar ma dole ba fa indai a lokacin sai abun nan dole kayi amfani da shi a lokacin. Amma idan ba a kama duk wani abu dai aka ace maka rana ta yi to gaskiya ban cika son shi ba. Wa ya ce maka gashi dai yau dai rana ta yi? Gaskiya ban cika son shi ba amma aka ce muku gashi yau ko ba da rana bane. Irin ba da rana bane da daddare ne. To gaskiya dai ina son wannan lokacin, dan saboda kasan a wannan lokacin duka duk ba takura ba wani damuwa. Toh a wannan lokacin na fi son in je kasuwa. Amma in kasuwa ta kama irin na hanzari hanzari ko kuma zaka saye wani abun amfani, abunda zai ƙare da rana, toh dole haka mutum zai yi haƙuri. Haka dole zan yi hakuri wannan lokacin sa ko kuma, ko kuma irin rana irin a ce ya kama irin akwai kai ranan Juma'a, ranan Alhamis, ranan Talata. To in kuma irin wa'innan ranakun ne? Ba, ba tabbas kowane rana kamar yadda na ce. Ko wane rana indai ranan ta buƙaci mutum ya je kasuwa ya siya abu. To zai je siya indai ba wai daman ba wai tilasta bane. Kawai dai zaka iya zaɓan ma kanka ko wane lokaci in ka ga dama kaje kasuwa. To indai zaka iya zaɓan maka lokaci to gaskiya ba zan je da rana ba. In ka gana je da rana to lokacin to gaskiya ba ƙaramin abu zan yi ba. Indai ba abu zan yi ba gaskiya ba dan ban cika son rana ba.

Aaa, ai duk wanda zai ce bai son rashin salat gaskiya to hmmm sai dai kuma. Ko wada ra'ayinshi ne dai salat na son shi sosai don so da na sani yana kara lafiya, yana kara lafiya sosai. Ba zancen wai wai, yana kara lafiya duk wani abu ma na ganye ba salati ba babba abin nan ba yana kara jini sosai. Daɗi irin wannan abin ina cin su don kara jini. Na sa su abinci, na sa su abinci don saboda, don saboda in ci. Saboda ina bala'in son su. Ina bala'in son danganci gaskiya ina son su. Duk wani abu da ya danganci salat gaskiya ina son shi don so da yana mun daɗi. Ba karamin daɗi ba saboda na san yana kara jini yana kara lafiya. Wani abu ma ko ba bai da daɗi indai yana kara jini yana kara lafiya ma ba sai ka jira ba. Indai waɗanda yana kara jini to ba sai ka jira ba. Wai ance maka wai ka ci ba. To ba wai wani abu indai zai kara ma lafiya to ba ajiran yana da daɗi bai da daɗi ba lantana kuma salatin inda kayayyaki ya ji kayan haɗi gaskiya yana bala'in daɗi sosai sosai kuwa. Don so da da ba na son shi amma to da na ji cewa yana kara lafiya ina son shi ina cin shi sosai ma kuwa tare da sauran ganyayyaki ma ban da shi salatin. Duk wani ganye dai wanda na san yana kara lafiya ina cin shi sosai ba tare da na tambaya ba ma. Saboda ko yana daɗi ko bai da daɗi indai yana kara lafiya to ni don saboda ƙarin lafiyar zan ci ma ba don saboda daɗi ba lantana kuma dai yawancin irin su salat zogale, su rama da irin wannan ma indai ana ɗan musu kayan haɗi kuma da zarar an musu kayan haɗi za ka samu da zarar ka musu kayan haɗi za su sami suna da daɗin ci. Da zarar ka ci kai ma za ka san ka ci abu yana kara lafiya. Wudi irin waƴanna abubuwa ina son su ba na cin su saboda daɗi ina cin su saboda ƙaran lafiya ne. Duk wani abu dai kuma da za ka ci saboda ƙaran lafiya ba sai ka jira an ce maka wai ka ci ba. Da zarar ka san abu dai yana ƙaran lafiya to ba ruwan kama da daɗin shi ba lantana kuma wai inan ma ana ɗan musu haɗa daɗi don saboda kai kanka za ka ji daɗin su indai aka ma irin wannan haɗin dasu akwai daɗi sosai ko ni na shaida ba wai na gani ɗaya ba biyu ba gaskiya na ci na ji daɗin shi. Gaskiya na ji daɗin shi sosai. Na ce ma kama ban ji daɗin su, ba na jin daɗin su. Da na yi karya ina cin su suna cikin zuciya na hankali na kwance ina jin daɗin cin su. Ma wannan jin daɗin cin su nan masu ƙara mun lafiya ka ga abu biyu kenan. Biyu zuwa uku to gaskiya ne ina son su. In ci salati, in ci rama, zogala, zogala ina cin su. To ni ina jin daɗin su yana kara lafiya yana kara jini. Kara kuzari. Di yanda ka ci magani kai kanka za ka ga ka ɗan samu wani natsuwa. So da in ba ka cin irin su ganyayyakin nan ko za ka ji kai kanka baya wani jini a jikin ka. To kuma duk irin wannan ganyayyakin tunda yana kara jini gaskiya yana da kyau mutane su dinga ci saboda yana kara jini sosai yana kara lafiya. Duk wani abu da yake kara lafiya ko jini ba sai an gaya wa mutum ma ya ci ba. To ya kamata daman kawai ya ci ne da samu ya natsu ya dinga ci. Sabida ya ƙara mai lafiya ya ƙara mai jini. Yana da kyau sosai mutum ya dinga ci.

Umm, e ba abun da zai sa ni in ciza farcena. To ni ban ga wani ma abun da zai sa ni in ciza farcena ba. Inde ka ga na ciza farcena to, gaskiya irin abin ya zama dole ne in cije shi. Saboda gudun ba reza a kusa, sabida dai ko kuma zan yi amfani cizon abin shine mafita a wannan lokacin. Indai ba wai don shi bane mafita ba. Wannan lokacin gaskiya ban ga abin da zai sa ni in ciza, dinga ciza cizon farcena ba. Sai ni bana san shi wani iri yake mama. Ni da dubu. Mai cizon zan ga kamar ni ƙazami ne. Ka kama ka zo ƙwallo lokacin ka manta ka cireba ko zaka buga ƙwallo. Dan ba'a, ba'a barin mutum da farce. To irin wannan ka ga mutum dai a wannan dole ka, ka ciza. Mutum da ba ka, ba ka da wani abin da zaka yanke ƙumban da shi, da zaka yanke farcen. To amma indai kana da abun da za ka yanke farcen, a, a tunanina, wanda ka samu abun nan ka yanke. To ya fima alheri da ka zo, da ka zo ya zamanto wani abu yana saka dan dole kana cizon farce. Amma wayen suhaka nan, ba wani abun nan su, sun riga sun saba. Ko da yaushe a tattaune shi. Su dai tattaunan farce sune aikin su ko da yaushe. Ba su da wani aiki, sai dai, sai dai cizon, sai dai siyan farcen kaji. Amma ban da cizon farce, ba abin da suka sa a gaba. Ni kuma gaskiya cizon farce ban sa shi a cikin wani abu da zan dinga yi ba. Ina cizon farce na, ina ganin duk wahala ne. Gaskiya ni bana son cizon farce, amma ko in ka ce mun, ka ce mun irin in yanke, ni dai a ganina dai yanke wa ya fi ya ma fi daɗi. Yafi mutunci ga mutum dai a kan shi yana cizon farce yace mutum dai da hankalin shi da wayan shi. Yaza una ce na cizon farce gaskiya ne, ya guna ba dabara ba ne. Amma abu ta kama ya zama dole. Abu ta kama dole. To ka ga wannan ya zama dole kenan. Dole mutum zai. Amma dai ba dole ba, ana zaune lafiya. Kana da daman da gare za ka yanke. Sai ka kama cizon farce gaskiya ina ganin wannan bai makamata ba ma mutum yayi. Amma indai mutum dai ya zamanto dai zai dinga tattauna farcen shi. Wani kome za ka gane, kome za ka mai, ko ga shi za ka. Allah ya sa ga reza guda dubu ne a gaban shi. Ki fasai ya ci cizon da shi zai yanke, zai cire farcen shi, yanke ƙumban shi da shi. Amma ko in ko wai za ka kawo mai reza ba abun da zai yi da shi. Ni gaskiya bana cizon farce, ban ma son mai cizon farce. Amma na samu wa'ina me, wanda zan iya mai magana ni zan mai magana. Wanda zan iya mai dariya ne, zan shiru in kalle shi ko in kalle shi. Saboda ni a ganina cizon farce ma wani ƙazanta ne ma. Ya guna ƙazanta ne. Todu wani abu da kuma ni nake ganin shi a maimakon ƙazanta. To ka ga ma ai ba amfanin wani barin shi ko wani abu. Gaskiya bana cizon farce kuma bana son mai cizon farce. To ni ba ma mun yake ba, ina bala in jin haushin wannan abun gama mutum na cizon farce abun ba ƙaramin. Ba ni haushi yake ba. To bana ma yi kuma bana sa ai. To haka ni nake yi. Gaskiya bana cizon farce kuma bana sa, sa ai. Gaskiya to da bana sama wannan wani mutum ya zo a ce wannan kai kana cizon farce. Ai duk ina ganina wani wahala ne kuma da wani marashin ma dai wani abun nan. Mutum da hankalin shi ya dinga tattauna farcen shi. Gaskiya bai kamata ba. Ni bana yi, bana ma son me yi, bana ma son inga mutum ma yana yi.

Ya danganta. Eh kaga kai ɗan kasuwa ne, dole ka dunga ƙidaya kayayyakinka. Ko wani kullum ma da ya siyar zai ƙidaya yaga nawa ne ya rage, nawa ne zai ƙara, wanne ne yayi ƙaranci, wanne ne yayi yawa, wanne ne yake buƙatan ƙari, wanne ne ya danganta. Ƙidayar kayayyaki ya danganta, ƙirge ƙirge kuma ya danganta da wane irin aiki kake yi. Wani aikin shi bai buƙatan sai ya dinga ƙidaya yana, yana ƙiƙƙirga su, wani kawai ba ruwan shi. Da zaran, da zaran lokacin, da zaran lokaci yayi ya riga ya sani wani ko da ido ma wani ba mana kaya da yawa bane. Wani kuma kaya ne da yawa. Wani dai kaya ne kaɗan ba sai ya zauna wani ƙidaya ba. Wani kuma kaya ne kaɗan to ya danganta da irin kayan da kake amfani da shi. Wani kuma irin kasuwanci, wani kasuwancin shi bai buƙatan wani ƙidaya, wani kuwa kasuwancin shi yana buƙatan ƙidaya. Dole sai ya ƙidaye, su idan ba haka ba bare san yana gaba yana baya bane. Kuma wane abu ne ake so wane abu ne bai so. Mutum yana provision in ya ɗan yi kwana biyu kamar wani bai ma kai wa sati ɗaya, zai tsaya ya dudduba wani abubuwa ne ya ƙidaye su wanne ne yake buƙata, wanne ne bai buƙata. Guda nawa wannan ya rage, saura nawa wancan ya ƙare. Kasuwanci yana da kyan ƙidaya don saboda ƙidaya na son ya saka ka san gaba ma ka san baya kuma ka san me kake cike ma a kasuwancin. Amma in dai ba kasuwanci kake ba ni a ganina wani ƙidaya ba wani abu bane. Ni kuma da yanayin kasuwanci na gaskiya dole yana ƙidayan amma sai ya danganta da in ta kama ko kuma abu bai kai ba. Dole in ƙiƙƙirga su in tabbatar ko mai ya cika, kamun aba mutum in sun saya to kuma shi ma ba ko da yaushe ba. Zan iya yi wani yanayin aiki ne in ya kama wanda a rana sai na ƙidaya kayana sau goma, to dole sai na yi. In ya kama wanda sai na ƙidaya kayana sau ɗari, dole sai na yi. In ya kama in ƙidaya kayana sau goma sha biyar, eh to gaskiya sau goma sha biyar nan zan ƙidaya kayana. In ya kama in ƙidaya kayana sau ɗari, to haka kazalika so ɗarin nan zan ƙidaya kayana. In ya kama ƙidaya shi sau biyar, to gaskiya sau biyar ɗin nan zan ƙidaya kayana to ya danganta da kaya ne, da wane irin abu kake yi, wane irin sana'a kake yi. A in dai ba wai kana sana'a mai ƙarfi bane. Eh ya danganta kai da irin sana'ar da kake yi da ya kamata ka dinga ƙidaya kaya. To kuma dai mafi yawan cin dai sana'o'i dai ba dole yana buƙatan ƙidaya. Sai dai wani ƙidayan yafi wani ƙidayan. Don wani wallahi aƙalla kullum sai yayi ƙidaya. Kullum ba ranar da bazai yi ƙidaya ba. Wani kuma ba ruwan shi. Wani kuma sai irin bayan wata. Wani kuma sai sati. Wani kuma ba satin nan ba wani ƙidayan da yake yi. Wani kuma bayan kwana biyu. Wani kuma daga safe zuwa dare zuwa rana duk zai yi wannan abun. Wani kuma daga, daga, daga, daga, daga, daga yamma zuwa safiya zai yi. Wani kuma duk ba wannan abun. To ya, ya danganta da yanayin ƙidayan da zai saka ka dinga ƙidaya kayanka kullum. Wani kuma in ba wannan ba babu abunda zai sashi wannan ƙidayan.

Um aa, eh gaskiya ɗaure ɗaure ya danganta. Dan sa boda to wani irin aiki kake da zai saka ɗaureɗaure. Shi ne tambaya na farko. Wadda za kaga kullum yana sana'a ne, na cikin shago kaman Provision misali. Dole zai dinga ɗaureɗauran siga, ɗauraɗauren yana ƙulleƙulle, yana ɗaureɗauren madara, yana ɗaureɗauren buhu. Ko wani rana in ya kunce ko da wani lokaci, in ya ku dau kwance buhu sai ya ƙara ɗaure shi. Wani kuma zai iya, zai iya zuwa ya dinga ko da wani lokaci sai an zo siya zai ɗaure siga. Wani kuma ɗauraɗauran kaya ne dai da ya saba. Mudai gaskiya ɗaureɗauran kaya ba wai namu bane ace ko da yaushe mu dinga ɗaureɗauran kaya. Dan ɗauraɗauren kaya ni a ganina be cikin lissafin aikina. To, in dai ba dai, dai dai yana iya kama. Diddade mu dai ba wai be cikin lissafin aikina na kullum amma yakan kama. Ɗaureɗauran yakan kama wani abun, sai dai in ya kama amma wai a ce ɗaureɗaure gaskiya be cikin lissafin aikina. Amma takan kama. Dan wani abun kama wa ta ke yi ba ko baka yi sai ta kama. In ta kama ayi ɗaureɗauran za a yi ɗauraɗaure amma dan dai wai a ce wa yannan ɗauraɗauran na cikin lissafin aikina ko kuma cikin aikina. Gaskiya kwata kwata kwata kwata ko kaɗan baya cikin lissafin aikina wani in ɗaura wancan in ɗaura wannan. Amma akwai wata rana da zaka ga kuka yi wani abun a cikin aikin ka ma baya ciki amma zai iya shigowa. Sai dai wani abun kuma a cikin aikin ka yana ciki amma be yawan cin zuwa, sai irin lokaci lokaci. To shi ma wannan ɗauraɗauran, gaskiya bana yin shi kullum. Sabida be cikin tsarin aikina wanda ya zama dole ne sai na yi ɗauraɗauran. Amma akwai wanda dole ne ba kullum, ba ranan da bare yi ɗaureɗaure ba. Ɗaureɗaura ma kamar shi ne aikin shi. Masu aikin shago, masu aikin ɗinki in sun gama dole su tattara su daure. Masu aiki kuwa da yawa suna ɗauraɗauran abu. Wayansu ko ba ruwan su da ɗauraɗauren abu dan so da ba aikinsu bane sai dai zai kan zo. Mei bi wani ma a rana, a sati ɗaya mei bi irin wannan aikin ɗauraɗauran be fi so ɗaya ba so biyu ba zai zo. Wani kuma zaka ga kamar yanda nace shi kullum ma ya zamar mai jiki. Ko da yaushe sai ya ɗaura wancan ya ɗaura wannan, ya nutsadda wancan ya matsar da wannan. Ko da yaushe yana cikin irin wannan abun wani ko kuma ba ruwan shi. A ranan da bare wannan ɗauraɗauran gefe da gefe ba duk sai yayi sabida shi wannan ya zama aikin shi. Wani kuma ma ba wai aiki ba ma tun da aiki ne kuma dole sai yayi. Dan akwai aikin da ma ba dole sai kayi ba. Akwai aikin kuma ya zaman makama dole sai kayi. Ai dole ne yana cikin aikin ka kuma dole sai kayi. Wani aikin kuma ko kayi ko ba kayi ba, ba matsala bane. A wani aikin kuma ko ka ki ko ka so, dole kayi matsala ne. In ba kayi ba babban matsala ne ma ba matsala ƙa danba babban matsala ne. Wani ko da zarar ko ba kayi ba, baya cikin aikin ka ba wani matsala bane amma wani ko ya zama dole zama matsala a gare ka. To haka abun yake a rayuwa. Ko wani irin aiki da yana yin abin da yake saka. To haka aikukuwa su ke. Wani aikin kaman ɗauredaure kullum shi aikin shi ne wani kuma gaskiya ba aikin shi bane ba ruwan shi ɗaureɗaure kullum.

Tunatarwa mana. Tunatarwa akan hanyoyin sanya ayyuka yana da kyau. Tunatarwa yana da kyau shine asalin ma gishirin aiki. In ba ka tunatarwa gun yanayin aiki, ba ka wayansu abubuwa gaskiya to ai aiki ma bari ta fi rakyau ba ma. Saboda tunatarwa yana daga cikin kwalitin aiki that is ingancin aiki. Na san tunatarwa da kuma ƙarin ilimi akan abin da baka sani ba sabo. Duk irin wannan abu yana da kyau kanatsu kana yi abin da baka sani ba sabo. Kanatsu kana yi da tunatarwa yana da bala'in kyau kuma yana da amfani. To ni ina son tunatarwa don saboda nasan yana da da amfani yana da kyau. Amma ko baka son tunatarwa akan abin da baka sani ba ko kuma aiki gaskiya ai bara kaje gaba ba. Kuma baraka ringa ganin sabon abu ba. Tunatarwa kuma ana ƙara wanke ma ƙwaƙwalwa ne. Ka san abubuwa da zaka ƙara yi, don ka ƙara tunawa dan akwai abubuwan da duk sanin ka sai ka manta shi amma aka ɗan tunatar da kai sai kaga kawai ka kama abun cikin ƙwaƙwalwar ka ba tare da wani samun matsala ba. Amma kuwa aka zo aka ce an bakka kai kaɗai kana abun gaskiya kan ka kai ma kanka ba raka ji daɗi ba. To ni a ganina tunatarwa akan aiki ko wani abu, a yana da bala'in kyau sosai kuwa. To ba yana sa ka ƙara yin gaba da wuri. Ba baya ba. To ni a ganina tunatarwa banga zai sa ace ba'a son tunatarwa ba. Tunatarwa yana da kyau a yanayin aiki don komai ma ko ba aiki ba duk wani abu da kake yi, in dai za'a dinga tunatar da kai, zakaga kayi abu mai kyau gaskiya sosai. Ma abun mai inganci ba rakayi abu da kai ba duk wani yawan abu da kai aka a samun kusurwa. Amma kuwa ana abu cikin tunatarwa da kulawa kullun, zaka ga kana abu ba tare da an samu matsala ko wani abin nan ba. Zakai abun me kyau. Kuma abu me kyau yana da kyau. Sai ka natsu kuma tunatarwa gaskiya baza ka iya abun me kyau ba kuma sannan hadda tunatarwa. Ba tunatarwa ai baza ka iya yin abun me kyau ba. To haka yake. Yana da kyau tunatarwa.

Eh gaskiya ina sauraron rediyo, ya danganta da wane gidan rediyo ne. Wani gidan rediyon ina sauraron labarai, wani kuma gidan rediyon waƙe-waƙe ake da raye-raye. To gaskiya nafi saurara, ina sauraron rediyo sosai. Da ana ina jin labaran duniya duk da dai ina da babban waya zan iya yi na abun nan. Amma akwai wani labarin gaskiya mai muhimmanci a rediyo zaka ji ko kuma shiri mai dadi wanda zai ƙayatar da kai a gidan rediyo gaskiya shine zaka ji to ina sauraron rediyo sosai kuma ina jin daɗin sauraron rediyo saboda duk yawancin tashan ina son tashan. Wani tashar zaka ga tashan ƙwallon ƙafa ne, wani labaran ƙwallon ƙafa ne, wani kuma tashar labaran, labaran, labaran shirye-shirye ne. To ke dai ke duk kin manta abunda aka aike ki kenan? Idan dai kinje kar aƙara dai dawo dake. To, to ina, ina sauraron gaskiya gidan rediyo sosai. Ina sauraron gidan rediyo sosai saboda na san gidan rediyon indai zaka saurara yana da abun amfani da kai kanka zaka amfana da shi kullum. To ba ranar da ba, da safe, da daddare, da rana ne duk ina sauraron gidan rediyo kuma ina jin daɗin sauraron gidan rediyo saboda ina fahim, ina jin abubuwan da za su ilmantar da ni za kuma sa ni kuma in kiyayi wasu abubuwan da za su faru da ni gaba saboda in gane abubuwan da yake faruwa. To ba ranar da ba na sauraron gidan rediyo. Akwai kuma sanda zaka gani ina sauraron rediyo dan so ɗan kitede kitede da raye-raye. To wani sa'a kuma ina jin labaran duniya ne, wani sa'a ina jin labaran wasanni ne saboda labaran wasannin ƙwallo, ƙwallon ƙafa. Ina son dinga wasannin ƙwallon ƙafa. To hakan ke yi wasannin ƙwallon ƙafa.

Ina cin citta abinci sosai, dan saboda citta yana kara lafiyan jiki. Ko da mura ka ke yi, zobo kamar lamara. Ko da tana maganin cuta sosai da yawa. Wanda yana da amfani. To, ajuju. Oh! Ina son citta. Ina cin citta busheshe, ina cin ɗanye, ina cin, ina cin busheshe, ina cin dakakke. Ina shan garin citta sannan ina sa citta wanda aka yi da yaji dai ina so. Ina sa citta a cikin nikan kamu. Ina sa citta a cikin abincin aka dafa abinci haka nakan ɗan citta ko nama a sa citta. To ina cin citta a cikin abinci nan so da citta a cikin abinci yana da bala'in kyau, yana da bala'in muhimmanci. To, da ni yawanci ma irin abun inda ya kama dole a sa citta, ba a sa citta ba gaskiya bana jin daɗin shi. So ina bala'in son citta ɗanye, garin shi sannan kuma busheshen shi. Wanda ba a daka ba duk ina son su ina amfani dasu ko kuma amun yaji dashi. In dai aka min yaji da citta ina bala'in son shi, ina shan shi ba na samun wani matsala. Sabo da yana maganin abubuwa da yawa. Gaskiya citta na maganin abubuwa da yawa. Na maganin mura na farko dai na fi son yana maganin mura. Kuma yana s ko buɗe ƙofofin jini saboda jini su dinga wucewa. Lafiya ƙalau ba tare da wani matsala ba. So gaskiya citta yana da kyau. Ba komai ba ma ko irin ko kuma amma shayin citta, shi ma ina son shayin citta dan so da na son shayi a citta ma yana da kyau. Citta a cikin shayi yana da kyau, yana da daɗin sha yana ƙara lafiya. Yana ƙara ma murya ka samu murmya mai daɗi. Saboda yana, yana buɗe toshewar murya. To, jin gaskiya ina cin citta a cikin abinci so ina son shi kuma yana burge ni. Ina son citta ba wani abin da ya taɓa hana ni da rashin son citta. Citta abincin da nake so ne. Citta yana daga cikin abincin da nake so. Inda komai mayen da ya kamata ya kamata a sa citta zan sa. Duk wani abu da kuma ka haɗa shi da citta ina bala'in cin su sosai. Duk wani abu da aka haɗa shi da citta ina son shi kuma ina cin shi So gaskiya ina bala'in son citta kuma ina amfani da shi da komai. Duk wani abu dai da in za a yi citta abin kayan ruwa ne, abin kayan abinci ne, abin kayan shayi ne. Gaskiya ina son citta sosai nan so da na san yana da amfani a jiki sosai. Kai na, na sani.

A ba, tuƙin mota mu kan yi karambani. Motoci ma ba ɗaya ba, ba biyu ba. Motan mota babbar mota ƙaramar mota auto automatic manual. Duk muna tuƙan mota saboda mun koya mota. To ni na ma fara koyon abun tun ina ƙarami. Na fara koya ne daga keke. Sai da na tuƙa keke, nayi keke, nayi keke, na tuƙa keke. Sai da na iya keke, sai ina ma faɗuwa in tashi in iya keke na dawo na mashin. Shima haka mashin nayi, nayi, ina faɗuwa, ina abun nan, ina faɗuwa, ina tashiwa, har na zo na iya hawa keken mashin. Mashin ta zauna, ta zama min kamar wani abun da na rena ta ko rife ido zan iya jan ta. To haka sannan kuma sai na zo kan mota. Mota kuma haba tin muna zuwa, muna aro na bokanai, ana bamu kaman za mu jefa su rami, mu ɗago, mu ƙara ci gaba wa. To gaskiya har na zo na iya hawa mota. To ina tuƙin mota amma ni ba na tuƙin mota na wai na biya kuɗi daga gari zuwa gari sai dai na tuƙin mota dai na wani ɗan gurare de acikin anguwa. Shi irin wannan tuƙin motar nake yi ba irin motar in kai mutum gari da gari ba. To ni ba irin wannan motar nake so ba. To irin motan da nake tuƙawa shine, shine, shine, shine kawai in je in samu wani ɗan hau in hau mota ko tin na aro kuma har na gama dadda iya shiga hawa mota da naye ban taɓa zuwa na siyan mota ko kuma nawa nawa na kai na ba. Har yanzu dai mashin nike da shi amma ina hawa mota kuma na iya hawa mota. Zan iya tuƙa ma mota in je ko ina da shi a unguwa amma irin tafiye tafiye ba nawa, bane ni ba irin wannan ba, ba irin, ba, ba irin wannan tuƙin motan na koya ba. Irin tuƙin motan da daga wani goggo wani unguwa zuwa wani unguwa ba daga wani gari zuwa wani gari da zan so da shi. Tuƙin motan daga gari zuwa gari shi ma iyawa ne in baka iya ba gaskiya ko da ma ba a samu matsala ba za ka sha wuya. To ni dai tuƙin motan da nayi shine kawai shine in je can, in je in dawo, in je nan, in je in dawo. Kuma asali ma mota ma ba ta hau ba ce sai dai fo na abokanai, abokanan arziki shi suke anso wa sai mu hau. To tana muka iya, muka iya koyon tuƙin mota. Allah ni, wallahhi to haka muka iya tuƙin mota ban iya tuƙin mota sosai.

Ai kulle ƙofa kullum ya zama dole saboda ya danganta da yanayin, yanayin lokaci. Da safe ne, da raddare ne, da raddare ne da safe ne. Me yasa kuma zan kulle ƙofan ya danganta. In ka ga inda safe ne ban cika kulle ƙofa ba in akwai mutum a ɗakin da na fito. Amma ko indai da raddare ne, to ya zama kullum in kulle ko da ana zafi ne, dole in kulle. In ka ga ban kulle ba to ni ina waje ne amma da zarar ni ina ciki, ina ciki ko ina ciki to dole in kulle. Saboda, saboda, saboda ya danganta. Haka nan dai bara ka zo kawai ka yita kulle ƙofar ƙullun ba amma dai wai don kulle ƙofa in za ka yi bacci. To ni gaskiya ni kullum nakan kulle ƙofa an za ni bacci. In ban kulle ƙofa ba to ina waje ne in kuma ina waje to wani ne ya ce in bar mai ƙofa. Amma idan ba haka bane kullum sai na kulle ƙofa. Bana barin ƙofa saboda ina ganin barin ƙofa komai zai iya faruwa. In baka kulle ƙofanka, wani zai iya zuwa ya shigo ya ɗauke ma abubuwan da ka ajiye wanda kuma bai kamata ace ka bari an zo an ɗauke ma abubuwan da ka ajiye ba. In baka kulle ƙofa kullum akwai matsala amma ya danganta da wane lokaci. Indai da daddare ne, indai ka gama abunda zaka yi, zaka kwanta, ya kamata ka dinga kulle ƙofa kullum. Kar ka manta kafun ma ƙo ba bacci ka keji. Ka tabbatar dai wannan ƙofar a ƙule yake kamun ka ma fara jin bacci. Don kuman ma bacci tun idon ka na biyu kasan idon ka lafiya garau yake, to ka je ka ci abinci. Ba sai ka jira wai an zo wai an samu abin nan ba ko ba haka ba. To yana da kyau ka je ka samu ka ci abinci. Ai sai ka jira wai, ba sai ka jira tashi ba wai. An kulle ma, bai nari kyau ka ringa tuna, ka ringa kulle ƙofanka kullum kamun ka yi bacci saboda buje ma ka kaje abubuwa su zo a sace ma. Ko kuma wani yazo yayi gaba dasu yana da kyau kullum ka ringa kulle ƙofanka kullum kamun ka yi bacci sabida gudun wani abu kar ya bace. Ko ba ma wana abu mun abu ma zai iya shiga banda na mutane. Kuma abu zai iya shiga wanda ka yi bara ka sani ba kuma sanadiyar rashin kulle ƙofan ka da ba ka yi ba. Yana da kyau ko da yaushe ka ringa kulle ƙofa saboda guje ma abubuwa da za su zo su dai su dawo ko su dame ka. To ni dai kullum kamun ina bacci ina kulle ƙofa na so da buje ma wana abu kar zai shiga yazo ya samu a sama. Matsala ko kuma wani damuwa zai tusi sani shi kullum ƙofa kullum.

A gaskiya, ni bana shan magani kullum saboda ba kullum nake rashin lafiya ba. Indai mutum yana shan magani kullum yazama mai rashin lafiya kullum kenan sai inyi wata ɗaya ma, wata biyu, wata uku, shekara ɗaya ma ban iya sha magani ba, kowane magani. Sai dai kuwa a tsine magani ina shan magani ne a shekara bai fi, sau uku ko su huɗu ba. To ya danganta ma da wane irin magani ne. Maganin ƙwaya ne, maganin ruwa ne, maganin gargajiya ne, to ya danganta da irin maganin da zan sha. Amma dai dande maganin ƙwaya ne shi ban ma cika son shi ba. Sai in shekara, a shekara ma zan iya kirga ma bai fi sau uku sau, sau biyu zan sha magani ba. Amma maganin gargajiya shi kuma nakan sha shi sau uku a sati. A cikin sati su uku nakan sha maganin gargajiya. So ban shan magani kullum, dan saboda me shan magani kullum ya zama mai rashin lafiya kullum. Ya danganta magani. Amma kullum dai ba na shan magani ba. Saboda ina da lafiya ina sha magani. To wani ma magani ina sha ne ba don saboda lafiya, don saboda inaƙara makaina lafiya. To kuma koda yaushe nake shan magani ba. Ko bana ma shan magani kullum, ya danganta sai dai in ban da lafiya ko. Wana abuya damuna. Amma lafiya lafiya dai bazan sha maka magani bah sabida haka nan ma kaje ka sha magani kana da lafiya sai ya zama ciwo. Amma kuma in ba ka da lafiya ko ka sha magani sai ma magana rashin lafiya. So matan dai, haka nan dai bari ita shan magani kullum kullum. In sha magani ma kullum kullum bai da kyau. Abaran so wani ma ya dinga shan magani kullum kullum ba. Dan dai dinga shan magani kullum kullum to kana da matsala kuma akwai. Wani abu na faruwa da kai wanda dole sai an bincike ka. In ba a bincike ka bara, ba a san me yake faruwa ba. Ni ma dai, ace shan magani kullum, gaskiya ba abu mai kyau bane. Ka dinga shan magani kullum, tun da akai ba kullum ko kana rashin lafiya ai ba ce kullum kai tasha magani kullum. Dole akwai sanda ba za ka sha maganin ba. Kadan ajiye kadan. Huta sabida ko magani an fi so kaɗan sha shi ya ƙarbe wani ya aiki kamin ka ƙara shan. Kakkarin ka Dama shan magani akaiyiakaii. Munyi gwanin gurgama da ciwo. Sai dai za mu ba da shi wani ciwo. Ni dai agani na barin dinga shan magani kullum kullum ba. In dinga shan magani ne sai dai in ban da lafiya. In bana da lafiya zan sha magani. Inana da lafiya bazan sha magani ba. In kuma zan sha magani ko ina da lafiya sai inda ƙaran lafiya to ba kullum kullum ba. Ya zamunta a sati ka sha su biyu. To haka wannan na ƙara lafiya kenan. Wani ma ko ka yi sati ɗaya kamin ka sha. Ko kuma ace sai kasha sau daya bawai koda yaushe zaka dinga shan magani ba kullum kada yazaman ma ciwo. Bai jin dadi neh koyaji alamu to zaka iya shan magani inkaji alamu. Amman ba tare da jin alamu bah lafiya lafiya lafiya kasha magani. Bai kamata bah inyaso kawai sai in wata rashin lafiya ko matsala ko wani abu yafaru sai kasha to kuma ba da shawaran kuwa haka nan ka sha magani ka bari sai ba ka ga lafiya. Sai ka samu ka sha.

Eh ya danganta da wane irin rubutu zan yi. In rubutu ya danganta, dukansu bawan da zan bana so, amma ya danganta da fensir ne ko kuma da alƙalami. So duk wanda yafi na zanfi amfani da yafi amfani da shi zan yi amfani, ko kuma shine abin da zan yi amfani da shi a lokacin to shi ina fi so. Ya danganta in rubutu zan yi, rubutun turanci to kaga ya ya kamata in yi amfani da wannan, alƙalami. Alƙalamin rubutu yafi rubutu yasa ake rubutun da ba dai goge ba amma in kuma rubutun da kake tunanin zaka iya samun matsala ko kana zane ne yana da kyau daman ka yi amfani da fensir dam a lokacin shine zai biya ma buƙata. Dan da tsaran kayi kuskure zaka samu naman goge amma kuma alkalami gaskiya bara ka samu daman rubutu ba gogewa kai ma. To ni dai haka ni, dukansu ya danganta da wannan, a lokacin me kake buƙata, me kake yi, haka in rubutu ne na zane-zane ya kamata kayi amfani ne da fensir kuma rubutu ne da kawai na rubuta saƙo ya kamata kayi amfani da alƙalami, saboda a lokacin shine zai fi ma abin da kuke so. Saboda zai ɗauka wani lokaci, saboda da ka yi bare taɓa gogewa ba amma ko in zane-zane ne ya kamata kayi amfani da fensir saboda zaka iya gogewa za a iya samu wani kuskure. Kagan in ka samu kuskure a take zaka goge ka ƙara gyara ba tare da wani matsala ba. Ko haɗin dai ba ka goge ba kaga, an samu matsala kuma za a samu matsala abun yana da kyau. Ya danganta da dukansu ba wanda bana so, dukansu ina so. Dukansu duk ina amfani da su amma kowa akwai gun da yafi amfani. Bara ka taɓa zuwa kace kana zane-zane kayi amfani da alƙalami ba to zanen bari ya taɓa yin kyau ba. Bara taɓa zuwa zaka yi rubutu saƙonni ba kayi amfani da fensir ba shi ma bare taɓa yin kyau ba, bare yi ingancin saƙo ba. To haka in de kazo zane-zane ne sai kayi amfani da fensir cikin kwanciyar hankali zaka zane-zanen kai yi kyau, kaima ka ji daɗin zane-zane. Amma kuma in yi zuwa na rubutu na tura saƙonni to ya kamata kayi amfani da alƙalami. A lokacin alƙalami ne zai ma abin da kuke so kuma zaka ji daɗi amma in dai baka amfani da alƙalami gaskiya ko ka yi yayi gaskiya ba ra ka ji daɗi ba. To a irin wannan abubuwan dole kana son ace kana son ɗaya daga ciki amma ni gaskiya bana son dukansu da nason bawon da bana so. Wamda duk suna da amfani kuma kowa da gun da yake amfani a lokacin da kuma yake amfani da shi.